Eh ina fatan samun, ina fatan samun jinyarwa, jinyarwa. Koda kuwa sau ɗaya ne saboda yana da amfani yaza mana. Komi ka ɗan taɓa yi bawai a ce ka tsaya wuri ɗaya ba, ba ci gaba ba kuma tunanin matsawa gaba. Koda sau ɗaya ne ma sai ka yi da yawa ba a ce dai ka taɓa yi. Samu, wannan ma shi ma ci gaba ne sosai.

Eh ina cire takalma a gida lokacin da na dawo aiki, sai in sa ƙananan takalma wanda ba, na yawo a gida wanda ba masu nauyi ba. Nakan yi walwala da su duk inda zan je a cikin gida sannan zan je bayi shima sai in cire in zan shiga bayi sai in sa wanda nake sawa a cikin bayi shima in na fito in cire in sa wancan wanda na cire a bakin bayi. Duk kowane takalmin da kalan yin nake mu'amala da shi da kuma yanayin shi. Dakwai takalman da na tuƙa mota ne, dakwai kuma na yawo a gida, dakwai kuma takalman da na shiga bayi ne, dakwai na zuwa aiki da kuma na zuwa makaranta. Kowanne dakwai kalan shi da kuma yanayin wanda zai dace da aikin da kake ko kuma yanayin da kake.

Aikin gida wanda nike yi kullum shine kula da abun, kayayyakin da nike kiwo da kuma abubuwan da nike ci da na abinci. Kullum aiki, kullum in na dawo daga aiki zanje in duba yanayin dabbobin da na ajiye a bayan daki suke kuma in sa musu abinci ko kuma na sa a sa musu abinci. In me aiki na yazo zan kula da shi, in ba shi aikin da ya kamata ya yi, ya gama ya kulle min gida. Ni ma ina fita da mai gadi zai buɗe man gate in fita wajen aiki ko kuma na je inda zani. Ko wanne ina ba shi aikinshi da kuma kulawa.

Eh, ina sha'awa. Ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta masamman lokaci zuwa lokaci. Hakan na taimaka min wajen gina kwamfutar da kuma samu ƙara ci gaba. Tafannoni da dama masamman manhajojin da nake yawa ta amfani da su, nakan yawan sabunta su lokaci zuwa lokaci saboda in ji daɗin amfani da su da kuma samu tsaro a abubuwan dama danake na cikin kwamfuta.

Eh ina iya yin ihu amma dai gaskiya ba wani ɗabi'a bane mai kyau da girman ka ka fara yin ihu ba wani matsala ko kuma wani yanayi ko wani abu. Ina yin ihu ne lokacin da ya dace ko kuma ina so in yi wani abu mai mahimmanci. Kuma shima ɗin bawai ya zama dole ina son yi bane ko wani abu.

A'a bana cije farce saboda bi da amfani. Duk lokacin da nake so na yanke farce na ko kuma nake so na yi wani abu mai mahimmanci ko kuma zan shiga taro ko kuma zan je wani dub bayan sati biyu ko sati ɗaya, na kan ji da wanda yake yanke min farce zai biyo ni har gida ya yanke mun ya gyara mun hannaye na yayi kyau sannan na biya shi ko kuma na ba shi abin da zan ba shi ko kuma na tura mai. Haka nake yin duk lokaci zuwa lokaci amma ba na iya cije farce na saboda ƙwayoyin cuta da kuma matsaltsalu da zai iya jawo maka na lallacewar hannu da yatsanka yayi kamar baida kyau.

Eh ina busa tsaki musamman in an yi min abun da ya ɓata min rai ko kuma abun da ban ji daɗin shi ba. Zan yi amma kuma zai wuce. In na yi, zan ji na ɗan rage fushi ko kuma na rage abun da ya dame ni ko kuma mutum ya san ya ɓata min rai. Zan mai tsaki kawai ya tafi. In tafi ya san gane na ya ɓata min rai kuma shi ma ya ƙi ya ji rashin daɗi abun da na yi. Na rama abun da na yi. Mun ɗin tsaki yana da ɓata rai. To in ka mun abun da ya ɓata mun haushi rai kawai zan ma tsaki in wuce abu na ko wuce emm.

Abin da nake da safe lokacin da na farka shine nakan natsu, sannan kuma na shirya da yin aikin da yake gabana da yin tunanin abin da zan yi a rana. Zan zauna na tsara abubuwan da ya kamata in yi da nazari aka abubuwan da zanyi na natsu sosai. Sannan na shirya na ɗan motsa jikina, na dawo na gama motsa jikina sai na yi wanka, sai na ɗan shati. Ina shan tea nan to lokacin ina yin tunanin abubuwan da nake yi zan yi da kuma abubuwan da nake yi don samun, don samun cigaba da al'amura.

Ina ajiye wasu hotunan wayana a cikin Google Drive saboda yana taimaka min wajen samun tsaro da kuma tunawa da muhimman abubuwana wanda nake amfani da su. Sannan kuma duk lokacin da na ajiye hotuna na, na san ko da yaushe ko da wayana ya faɗi ko kuma wani tsautsayi ya sa wayana ta lalace, zan iya dawo da hotuna na ba tare da sun ɓace ba. To shiyasa nake ajiye komi na a Google Drive, abubuwan da suke da muhimmanci.

Rana mafi kyau a mako shine ranan da na fi so shine ranan Juma'a sai asabar da Lahadi. Saboda ranakun nan ni bana da aiki sosai, kuma ina da lokaci sosai da zan gudanar da al'amurana akan sauran kwanakin. Ko wani kwanaki na mako yana da muhimmanci amma nafi son.

Eh ina cewa manufan tallace-tallace da domin cimma yarjejeniya tsakanin mu da mu kamfanin da ya ba da talla ko kuma yake so a mai tallata ko kuma mu muna so a yi mana talla. Za a rubuto da yarjejeniya gudanar da kwantiragin ko da yaushe. Za a yi abubuwa mai muhimmanci da ya dace da kuma tsarin aikin da aka ba da.

Eh ina lulluɓa, lulluɓe da bargo musamman lokacin da sanyi yayi yawa sosai. Ina lulluɓe da bargo kuma ina sa temperature heater domin rage min sanyin ɗaki ko kuma sanyin jikina da yake damuna. Ko da yaushe ma ko ba lokacin sanyi ba, bargona na kusa da ni a kan, ah kan gado. Ko lokacin damina ne da na ji ruwa zai dameni ko kuma ana sanyi sosai, zan rufe da bargona na sa hulan sanyi na ci gaba da baccina.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta kuma naga yawanci ayyukana da kwamfuta nake. Lokaci zuwa lokaci ina amfani da kwamfuta wajen yin tsarin aikina da kuma rubuce-rubuce don gudanar da aikina da yin bincike sosai. Kwamfuta gaskiya tana taimaka min sosai ta fannoni da dama, yin aiki cikin kwanciyan hankali da kuma sa aikina yayi sauri fiye da ba a kwamfuta nake ba.

Ina share gida sau biyu a rana kafin in bata wanje wajen aiki da kuma idan na dawo na je wajen aiki. Ko wanne yana da nashi amfanin. Wani lokacin idan ba zan samu yin ba ko aiki ya mun yawa, zan bar makullin ɗakina a shiga a share mun ko kuma abun abun da ya kamata a yi mun, a gyara mun ko ina da kula.

Bikin da na fi so shine bikin Sallah, saboda biki ne na gudanar da al'amura da dama da hada-hadan sallah. Kowa da farin ciki da annashuwa, fuskan mutane kowa na farin ciki da annashuwa, sallah kuwa za ka ga kowa na sa sababbin tufafi da cin abinci mai lafiya, ci abinci mai kyau a sha, a tuna baya, ayi ta addu'a kuma.

Launin bangogin mu shine launin fari da kuma milk haka launin bangon mu yake. Duk inda ka je ka ga fari da milk, duk inda ka duba fari da milk za ka gani. Saboda kala ne mai kyau kuma yana da kyau idan ka kalle shi bai da wahala kuma za ka gane me ba kaga yayi wani kala da bai dace ba.

Gaskiya na fi son, na fi son zama a birni saboda a birni ne da akwai abubuwan cigaba da manyan tituna da bangaren lafiya da manyan ofisoshi da inda kake son gudanar da al'amuranka. Amma ƙauye gaskiya dubba wannan abubuwan, sai dai wani zube idan ka gaji da rayuwar birnin sai kaɗan je ƙauye ka huta na ɗan lokaci. Amma ba waye ace ka zauna ba za ka dawo ba ko kuma ka fi son zaman ƙauye. Gaskiya karya ne wannan. Na fi son in zauna a birni da inda nake so da abubuwan da kanyi a cikin gari ba wani wahala. Amma ƙauye baya.

Babban nasaran da na samu a wa aiki shine tafiyar da kamfani inda ya kamata da ya zuwa samun mafi matsayi a garinmu ko kuma a inda nake a ƙasanmu. Kamfaninmu ta zama ita ne na ɗaya tare da taimako na da kuma taimakon sauran manyan ma'aikata da jajir cewan dukkanin ma'aikatanmu kowa ya samu abin da yake so. Kamfaninmu ta zo na ɗaya kuma tana yin ƙoƙari wajen gudanar da ayyukanta da gaskiya da kuma riƙon amana da kuma ƙoƙari wajen yin duk abin da ya dace.

Abincin da nake ci da safe shine ina, ina shan tea da biredi ko kuma na halicci indomi da ƙwai ko kuma salat ko kuma dai wani abu dai wanda bi da nauyi sosai kuma mai ruwa ruwa wanda bi ya yi abinci mai nauyi ba. Saboda shine abincin da ya dace mutum ya ci da safe domin shin gaba da aiki da kuma walwala abubuwa da ke kamata.

Ina duba sakonnin aiki na lokaci zuwa lokaci gaskiya amma ba zan iya iyakance lokacin ba in ce sau kaza ni ke dubawa. Amma dai lokaci zuwa lokaci idan na duba wayana, zan ga mai ina duba, ina shiga email dina induba muhimman saƙo sannan in fita. Amma duk wani saƙo da baida da muhimmanci ba na duba shi har sai na dawo gida ko kuma lokacin da ban da aiki sosai sannan in ɗan duba in gani in ya dace in ba da amsa sai in ba da in kuma ba wanda zan iya ba da amsa bane sai in basshi.

Yanda nake yin tafa shine duk lokacin da na fara tafa ko kuma na yi fara yin wani abu mai te -mai mahimmanci, nakan yi tafa ne sabin-sabin gudu, bada gudun mawana da sanin cewa ina ba ma abu mahimmanci kuma ana jin ina jin daɗin da abin da ake yi sai in ci gaba da yin lokaci.

Ina ajiye kuɗi ne duk bayan karshen mako sai in je banki in injewa ko kuma karshen wata in je banki in injewa kuɗin da na tara ko kuma kuɗin da nake soyi na gama amfani da su. Sai in bar dankadan wanda zan yi hidima na yau da kullum amma yawanci wanda nake bari kawai ina barin shi ne in case kuɗin tsaron lalura. Yawanci kuɗin da nake mu'amala da su ina zuwa amfani ne ta hanyar tura kuɗi ko kuma a turo mun ta banki ba sai na yi mu'amala da kuɗi hannu da hannu ba.

Gaskiya na fi son hawa lift akan hawa matakala, saboda hawa matakala ya fi wahala akan hawa lift. Hawa lift zai kai ka tsawon lokaci ka kai inda kake so kaje, amma matakala sai ka bi ɗaya bayan ɗaya kuma yana da wahala sosai. Gaskiya nafi son hawa lift akan matakala saboda sauƙi ne aka samu mana. Gara komi gara kai amfanida me sauƙi akan ka je ka yi amfani da me wahala.

Ina kammala aiki akan lokaci, ta yin ƙoƙarin fara kowane aiki mai mahimmanci a lokacin da ya dace. Bana jira in ƙi yin aiki, sai kuma lokaci ya zo ya ƙure min, sannan zan fara ko kuma wani abu. Du wani aiki da nake da shi ina rubuta shi mai mahimmanci, sannan in yi ƙoƙari in fara yin shi a lokacin da nake ya dace. Bana jira lokaci ya ƙure min.

Eh kullum ina yin addu'a saboda addu'a yana taimakon ɗan adam sosai a rayuwa. Zaka gane mahimmancin addu'a ne kawai in dai kana yi. Zaka ga wani abun da ba ka san da shi ba ko kuma abun da kake tunanin zai zo ya wuce ka, sai ka ga Allah ya taimake ka, ya zo ya wuce kuma ba wani abu da ya faru. To wannan duk abu ne na addu'a. Addu'a na da muhimmanci sosai da kuma taimako a rayuwar ɗan adam da rayuwa na yau da kullum. Kana zance kana addu'a, to ba abun da zai zo cutar da kai ko cutar da rayuwarka. Allah zai ciga ba tsare ka duk inda ka shiga kuma duk inda kake, zaka ga kana samun cigaba daga albarkacin addu'an da kake yi da taimakon kuma Allah ubangiji. Addu'a ne na da muhimmanci.

Yawanci ina zuwa kasuwa ne ranar Lahadi na karshen mako domin yin siyayya da abubuwan da nake buƙata. A lokacin, nakan je da kuɗi sayi abubuwan da nake bukata na gida da abubuwa masu muhimmanci da ya kamata in saya wanda za su amfane ni sosai. Sai in yi ƙoƙari in je da wuri in sayi abin da zan saya. Indawo inci gaba da aiki da kuma hidimar da nake yi.

Ina yin wanka da safe. Idan na tashi na gama motsa jikina na yi abin da zan yi. Na shirya, sai in yi wanka. Idan na yi wanka na fito na huta sai in yi karya in sha tea ko in sha abin da zan yi karen kumalo da shi. Idan na gama sai in yi wa, in fara shiri in sa kayan da zan sa. In fara shiri in fita in je wajen aiki ko kuma in je makaranta.

Yawan dangin mu gaskiya mana da yawa ba zan iya lissafawa ba amma kuwan da muke yi a cikin gida daya za mu kai mu biyar. Da yayina da kannina za mu kai mu biyar. Kuwan ne da yana yin abun da yake yi.

Ina karɓan baƙo ta hanyar tarayyanshi da mara mai barka da zuwa, sannan kuma ina bashi masauki. Amma yawanci duk baƙon da zaka tarba yaza mana ka san shi ba wai wanda baka sani ba ka ɗauko shi ka kawo shi inda kake saboda yanayin tsaro da kuma yanayin abin nan gara karin ga tarban wanda ka sani. Kuma kai ma zaka iya zuwa baƙunta duk inda ya kama, inda zaka rasa wanda zai taimake ka ko kuma a taimaka muka.

Yaya kake son zama? Ina son zama a kujera ko kuma in miƙe ƙafana a, a, a zone. Saboda haka yafi nafi jin daɗi duk lokacin da nake aiki idan na zo na kalan haka ba zan ji tsaunin gajiyaba kuma ba zan ji na gaji sosai ba wajen yin aiki ko kuma ina aiki da sai ɗo lokaci sai in gama miƙewa ina ɗan tashi.

Ina jagorantar mutane ne ta hanyar tsayawa na sama idan muke tare da su da kuma wa inda suke bayyana. Ko wanne ka dinga ba shi aikin da ya dace ko kuma matsayin da ya dace sannan kuma duk wanda ya yi ba daidai ba a mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Sannan kuma ina sauraron ƙorafe ƙorafe da kuma gyararaki da ya kamata mu gudanar da shawarwari wanda zai taimake tafiyar mu duk inda ya kamata.

Eh ina cin salati, saboda yana da daɗi a haɗa shi da abinci. Yakan sa ka tuna, duk lokacin da na gan shi yana sa ni na tuna da abubuwa da dama, wanda suka wuce ko kuma wanda suka faru, su, duk lokacin da na gan shi. Yana samin jin daɗi da kuma tunani a lokacin da babu, so da dama.

Eh ina kwana a ciki ɗakina lokacin da na dawo daga aiki zan shiga na kwanta ko kuma na yi abin da na yi a falo sai in koma ɗaki in ci gaba da kwanciya. Sannan duk lokacin da nake so na ci a, na ci a, na kwana a ciki zan je na kwana. Wannan duk ba wani abu bane lokaci zuwa lokaci ina yin haka sannan kuma ina samun farin ciki sosai.

Ina wanke tufafina. Gaskiya ba da kaina nake wanke tufafi ba saboda ba ma wanda yake min aiki nake bashi yake wanke min duk lokacin saboda aiki ma ba zai bar ni in iya zama har in wanke tufafina ko kuma in bada wanki. Ina da ma'aikata masu wanke mun duk abin da ya dace ayyukan gida su suke mun ba ni nake yi da kaina ba.

Kafafan watsa labaran da na fi so shine kafafen ta hanyar intanet. Ta hanyar intanet ne nake ganin labarai wanda suke da mahimmanci, wanda ya kamata in bi da kuma wanda ya kamata in watsar. Hanyan yana taimakawa sosai ta fasaha ba sai ka karanta jarida ba ko kuma ka saurari rediyo da wayanka a nan za ka ga labarai kuma ka san halin da duniya ke ciki da al'amura masu mahimmanci da ya kamata ka yi.

Wanda yake ƙarfafa mun gwiwa shine malaminmu. Yana taimako na da shawarwari da kuma, da kuma nuna sheni duk abubuwan da ya dace in yi da kuma abubuwan da ya kamata in bari. Yana taimaka mun sosai. Ya taimaka rayuwa na sosai wajen.

Gidanmu yana da ruwan kalan ƙasa. Kalan ƙasan gidanmu shi ne kalan mai ruwan ƙasa. Kala ne wanda yake da kyau kuma yana da mahacin da kowane abubuwa da ya kamata. Kuma yana da ƙarfi sosai, yana da lasting, ba zai yi saurin fashewa ba ko kuma saurin lalacewa sosai.

Lambar mu mai albarka shine lambar kiran waya ko kuma lambar gudanar da al'amura, lambar saƙo. Kowanne nada mahimmanci sosai a rayuwa. Lambar, inta lambar ne za a san inda za'a yi a same ka ko kuma inda za'a yi a kira ka. Dole ka ba shi mahimmanci wajen gudanarwa shi ma.